Eh, ina tura guraren da nake a yanar gizo. Musamman idan mutum ya buƙaci hakan daga gare ni, wato yana so ya san a inda nake sai in tura mashi daidai gurin da nake. Kaga zai samu damar zuwa ya same ni. Kuma ina turawa ta hanyar amfani da WhatsApp location da sauransu.

Hai, shugaban aikin mu gaskiya yayi sosai saboda muna da alaƙa. Mutanen gurin gaba ɗaya wanda muke aiki tare mutanen kirki, sannan shi ma mutumin kirki domin sanadiyar shi ne ma mutanen guri suke mutanen kirki sosai to wanda muke shugaban aikin mu mutumin kirki ne kuma ya samu mutanen gurin gaba ɗaya. Za mutanen kirki suna zuwa aiki da wuri.

Ina bin ka'idojin aiki mana sosai ma, ta yanda zan futa da wuri? Dai dai lokacin kafin ma lokacin aikin ya fara naje gurin aiki. Ta yanda da naje zan kama aiki ne ba kama hannun yaro. Kuma da zaran lokacin barin aiki yayi, watu lokaci yayi wanda za'a tashi daga ofis zan tashi nima ba tare da jira ba.

Ina goge haƙora a rana sau biyu zuwa sau uku. Da safe idan na tashi kafin na ci komai ko na sha komai zan goge haƙorana. Sannan wani lokacin da rana haka bayan kafin in ci abincin rana nan ma zan goge haƙorana. Sannan sai da daddare in zan kwanta nan ma zan goge haƙorana.

Jira Alayi babu daɗi gaskiya, saboda jira ne mara daɗi. Inda ka ga a ce za ka jira a guri, abun babu daɗi gaskiya. To, gwara mutum ya kasance layin farko, ko layin farko kuma kana karkatawa zai fi ma daɗi.

Eh ina amfani da shi, yana taimakawa sosai. Matashin wuya yana taimakawa gaskiya musamman na rago ko tunkiya ko shanu akwai daɗi shi ana amfani da shi. Bama ni kaɗai ba, mutane da yawa suna amfani da matashin wuya suna amfani da shi sosai.

A'a, ba ni shan magani kullum. Ba ni shan magani kullum gaskiya, saboda lafiya ta lau. Amma dai wani lokacin idan ba ni da lafiya, kaga zan sha magani sau uku a rana, da safe, da rana da daddare. Har zuwa lokacin da zan warke. Shi ne kawai, amma ban shan magani kullum.

Ina shan madara saboda ai tana taimakawa sosai, itama madara. Tunda yanzu misali mutum zai zo ya sha madara, kaga ai za ta gina mai jikinsa. Musamman idan mai kyau zai sha, za ta gina jikinsa sosai. Za ta sa shi ya ƙara ƙiba da sauran abubuwan da take sawa a jiki kuma take taimakawa.

Eh ina cin ta a abinci ko a shayi haka. Ina ci shi a abinci ko shayi. A sama ma dai a shayi. Ina abinci ba ko wane irin abincin Hausawa ne ba ke sa citta, sai dai shayi gaskiya. Wannan ne ake sa citta.